Wane irin tufafi ne kake so ka fi so? Irin tufafin da na fi so shine farin tufafi, mai kyau, mai aiki, mai kyau, wanda kamfaninsu yana da inganci. Kamfani, kamfaninsu kamfani ne ya kasance mai kyau. Tufafi mai amfani.

Yaya kake jure zafi? Yaya kake ju-- ina jure zafi? Inna ji zafi, ina jure sanyi. Inna ji sanyi, ina jure abubuwa. Inna ji abubuwa, sanyi da zafi, ina jure su duka. Ina jure sanyi, ina jure zafi.

Wane launi bangoginku suke? Bangoginmu launin su baƙi ne. Launin bangoginmu baƙi ne, launi ne mai kyau, mai inganci, launi ne mai kyau sosai. Ana jin daɗin launin, launi ne mai kyau, launi ne.

Wani shago kake fizuwa? Shagon da nake fizuwa shine shagon da ake ɗinki, ake ɗinka kayan mutane, mutane suke kawo ɗinki, ake musu, ana auna su, a ɗi a yi musu ɗinki. Shine shagon da na fizuwa kuma shagon yana da abubuwa nasu.

Kana shan ruwa mai sanyi? Kana shan ruwa mai sanyi? Ina shan ruwa mai sanyi. Ruwa mai sanyi ruwa ne wanda aka sa shi a wuri ya yi sanyi kuma yana da amfani musamman lokacin da ake zafi. Ruwa mai sanyi yana da daɗin sha. Ruwa mai sanyi yana sanyaya zuciya. Ruwa mai sanyi yana sanyaya ƙwaƙwalwa. Ruwa mai sanyi.

Kana karanta jarida? Ina karanta jarida. Jaridar Aminiya. Wata ce nake karantawa. Jaridar Aminiya ce nake karantawa. Karanta jaridar Aminiya yana da daɗi. Jaridar Aminiya karatunta yana da kyau. Labaran jaridar Aminiya yana da kyau.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? Ina sasanta rikici a aiki ne ta ƙoƙari in zo akan lokaci saboda in guje wa rikici. Rikici a aiki ina gudun shi saboda a samu sasanci tsakanina da wanda nake ma aiki. Rikici a aiki bana son, nafi son a sasanta rikici.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ne da safe. Ina zuwa kasuwa ne lokaci da gari ya waye sosai. Ina zuwa kasuwa lokacin da mutane suka fara shiga. Ina zuwa kasuwa ne lokacin da mutane suka, suke, suke zuwa. Ina zuwa kasuwa ne lokacin da akwai kaya sosai a kasuwa. Ina zuwa kasuwa lokacin da akwai mutane sosai a kasuwa.

Sau nawa kake share ƙura? Ina share ƙura sau uku a rana. Ina share ƙura ne da tsintsiya. Ina share ƙura da hannuna. Ina share ƙura da fale-fale. Ina share ƙura da tsintsiya mai nauyi. Ina share ƙura ne da tsintsiya mai kyau.

Kana cin citta a abinci? Ina cin citta a abinci. Citta a abinci tana da kyau, tana da alfanu. Citta a abinci tana ƙara ma abinci daɗi da armashi. Citta a abinci tana sa abincin yayi ƙanshi. Citta a abinci tana sa abincin yayi daɗi. Citta a abinci tana ƙara lafiya. Citta a abinci tana ƙara ƙwarin jiki. Citta a abinci tana ƙara abubuwa da alfanu. Citta a abinci tana taimakawa sosai.

Wani irin kayan ɗaki kake fi so? Kayan ɗakin da naka fisu shine kayan ɗaki da aka yi shi aka saka bot, kayan ɗakin da yana da yana haske sosai, kayan ɗakin da yake haskaka ɗaki, kayan ɗakin da yake da abubuwa sosai, kayan ɗakin da yake da abun al'ajabi, kayan ɗaki mai alfanu, kayan ɗaki mai.

Sau nawa kake duba saƙonni a aiki? Ina duba saƙonni a aiki sau uku. So lokacin da saƙonnin za su shigo, ina duba su ne sau biyu in ina aiki. Sau biyu nake duba saƙonni a aiki in ina aiki. Sau biyu nake duba saƙonni. Sau uku nake duba saƙonni. Sau uku nake duba saƙonni a.

Yaya kake jira a layi? Ina jira a layi ne da rana. Ina jira a layi ne a tsaye. Ina jira a layi ne ko da yaushe da safe. Ina jira a layi ne ko da yaushe da rana da daddare. Ina jira a layi. Ina jira a layi ne a lokacin da nake so. Ina jira a layi ne lokacin da kowa baya nan. Ina jira a layi ne lokacin da mutane suke bacci. Ina jira a layi ne lokacin da ake abubuwa sosai. Ina jira a layi ne lokacin da nake so.

Yaya teburinka wurin aiki yake? Teburina a wurin aiki yana da faɗi kuma kalan shi shuɗi ne. Teburina a wurin aiki yana da ƙafofi. Teburina a wurin aiki akwai kofi a kai. Akwai abubuwan hannu. Teburina a wurin aiki yana da abubuwan mamaki. Teburina na wurin aiki yana da kyau sosai.

Kana jure barkono mai yaji? Ina jure barkono mai yaji. Barkono mai yaji yana da zafi sosai. Barkono mai yaji yana da daɗi a baki. In ka daka barkono mai yaji yana da daɗi. In musamman ka sa mai citta barkono mai yaji, borkono duniya ne. Yana da daɗi sosai barkono mai yaji.

Yaya kake kawo wa gidanku? Ya-yanda nake kawo wa gidan mu, ina zuwa kasuwa in nemi kuɗi, in ka-in nemo abun da zan kawo gida. Da sanda na kawo abu gidan mu, gidan mu ana karɓa a yi godiya. In na kawo abu gidan mu ana jin daɗi, ana nuna fara'a a gidan mu. In na kawo abu musamman in na kawo abun da yake da alfanu sosai, in na kawo shi yana da amfani sosai.

Yaya kake zubar da shara? Ina zubar da shara ne a bula. Ina zubar da shara, ina zuba shara a cikin kwando. Ina zubar da shara a wajen ƙofar gida. Ina zubar da shara ne a inda mutane ba su zama. Ina zubar da shara ne a cikin motar shara. Ina zubar da shara ne in an zo ɗaukar shara. Ina zubar da shara ne a cikin farfajiya gida. Ina zubar da sha.

Ya kake magance damuwa a aiki? Ina magance damuwa a aiki ne ta hanyar kwantar da hankali na, inci abin da nake so in sayi rake in sha dan in kwantar da damuwa, inyi maganin damuwa aiki. Ina magance damuwa a aiki ne, dan ina hutawa wani lokaci dan in magance damuwa a aiki. Saboda bacci yana, yana taimakawa gurin magance damuwa a aiki.

Kana kwana a gado ko a ƙasa? Ina kwana ne akan gado. Ina kwana a kan gado mai laushi ba a ƙasa ba. Kuma ina share ƙasan in zan kwanta a ƙasan ma. Amma ina nafi kwana ne a kan gado saboda ƙasa akwai cinnaku, akwai ɓeraye a ƙasa. Shi ya sa nake kwana a kan gado bana kwana a ƙasa.

Menene abincin da ka fice da safiya? Abincin da na fi ce da safiya shine waina. Na fi ci da safiya, da safe kullum ina cin waina, ina cin shinkafa. Da safe, da safe ina cin abinci mai kuzari. Da safe ina cin abinci mai gina jiki. Da safe ina cin abinci.

Kana iya ɗinka tufafi? Ba na iya ɗinka tufafi. Saboda dinkin tufafi yana da wahala. Dinkin tufafi ba shi da daɗi. Dinkin tufafi dinki ne mai wahala sosai. Ina ɗinka tufafi. Ba na ɗinka tufafi.

Wane irin waya kake amfani da shi? Ina amfani da waya ne wanda ake sasshafawa. Saboda wayan da ake shasshafawa ya fi daɗin aiki. Shi ne aka fi so. Shi ne zaka iya shiga ka yi abubuwa a ciki. Shi ya sa nake amfani da irin waya wanda ake shasshafawa.

Me kake yi da ragowar abinci? Ragowar abinci ina ba wa mabuƙata ne wayanda suke so. Ragowa abinci ina rage ina fitar da shi waje na in insa shi a kwano in kai wa mabukata. Ragowar abinci ina yi ina ajiyewa ne anjima na ci. Ragowar abinci ina yi shi bana bari ya sha iska a waje.

Wani irin miya kafi so? Irin miyan da nafi so shine miyan kuka da nama a ciki. Miyan kuka mai daɗi sosai. Miyan kukan da ka ƙara ga In anyi shi ba shi da matsalan komai. Na fi son miyan kuka, ya ji kayan miya, ya ji manja, ya ji magi. Miyan kukan da nafi so kenan.

Wane irin ice cream ka fi so? Irin ice cream ɗin da na fi so shine ice cream ɗin da za ka ga yana da sanyi kuma yana da flavour mai kyau. Ana sa mai irin su chocolate, ana sa abubuwa waɗan suke ƙara ma shi ice cream ɗin armishi. Shi sa na fi son irin wannan ice cream ɗin.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? Bana ƙetare ƙafafu lokacin zama, saboda ina gajiya sosai in na ƙetare ƙafafu. Ƙafafuna suna mun ciwo in na ƙetara su lokacin zama, shi ya sa bana ƙetara su. Amma duk lokacin da zan zauna ina tsayawa ne a ƙafafun, bana ƙetare ƙafafun lokacin zama.

Kana shan magani kullum? Ba na shan magani kullum. Saboda shan magani kullum yana da illa. Shan magani kullum yana da hatsari ga lafiya. Shan magani kullum abu ne wanda bai kamata ba. Shan magani kullum yana da matsala.

Yaya unguwarku take? Unguwarmu yadda take tana ganuwa ne. Kuma unguwarmu akwai mutane da yawa, akwai al'umma, akwai dabbobi a unguwarmu. Unguwarmu ana zaune lafiya. Unguwarmu ba yadda take ba tashin hankali, ba komai a unguwarmu.

Wanne gidan abinci ka fi so? Gidan abincin da na fi so, shine gidan abincin da akwai abinci irin su shawarma, boga, kabeji, abinci mai amfani ko akwai tuwo a gidan, ko akwai abinci mai gina jiki.

Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Babban nasarar da muka samu a aiki ita ce muna aiki da abokan aikinmu ba matsala. Muna aiki da abokan aikinmu ba damuwa. Muna aiki da abokan aikinmu ba a cikin tashin hankali ba. Shine babban nasarar da muka samu.

Kana iya yin addu-- kana yin addu'a kullum? Eh, ina yin addu'a kullum. Da safe, da rana, da daddare, da maraice. Kullum ina yin addu'a. Kullum ina yin addu'a. Ina yin addu'a da safe ne kuma da yamma.

Kana iya ɗaure kuli? Ina iya ɗaura kuli a leda. Kuli maran mai sosai nake iya ɗaurawa amma kulin da yai ta wuri haka ɗaura shi yana da wahala. Shi yasa irin wannan kulin ɗaura shi sai a hankali. Kulin.

Sau nawa kake karɓar kira a aiki? Ina karɓar kira a aiki ne sau biyu, saboda aikin nawa yana da ɗan yawa kuma bana son mutane su dame ni ina cikin aiki, shi ya sa bana karɓar kira sosai. Shi ya sa bana karɓar kira sosai.

Abin da na, menene abin da kake yi don nishaɗi? Abin da nake yi don nishaɗi shine ina aiki, ina motsa jiki, ina rawa, ina waƙa, ina yin komai da komai. Bana wasa da ko, bana wasa da abubuwa don nishaɗi amma ina nishaɗi sosai.

Kana lullubewa da bargo? Ina lullubewa da bargo, amma bargo mai nauyi saboda kassan yi ya dame ni, shi yasa nake lullubewa da irin wannan bargon. Bargo mai nauyi yana da daɗin lullubewa saboda sanyi bazai cutar da ni ba, kuma sauro bazai cutar da ni ba.

Ina kake son ziyarta? Ina so in ziyarci birnin Istanbul na ƙasar Turkiyya. Ina so in ziyarci birnin Washington na ƙasa Amurka. Ina so in ziyarci birnin Lagos a Najeriya. Ina so in ziyarci birnin Accra a Ghana.

Ya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? Yanda nake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci shine, ina yin ayyukana a lokaci. Ina jera ayyukan ɗaya bayan ɗaya, ɗaya bayan ɗaya. Na farko, farkon aikin da yake da muhimmanci a wurina shine in je makaranta, in yi karatu. In na je makaranta na yi karatu, na dawo sai in zo in karanta abin da na karanto daga makaranta. Sai in dawo baya na gama karatu daga makaranta, abin da na karanta daga makaranta. Sai na zo in yi abinci, in ci sannan sai in kwanta in huta. Domin hutu yana cikin abin da ya kamata a ce yana da muhimmanci sosai saboda mutum ya samu washe gari yayi ayyukin da ya dace. Shi ya sa nake, wannan yana daga cikin ayyuka masu muhimmanci a wurina.

Kana son zama kusa da taga? Ina son zama kusa da taga, saboda zama kusa da taga, mutum in ya zauna kusa da taga iska zai dinga shigowa saboda taga tanan iska yake shigowa a ɗaki. In ya kasance akwai taga to, zakaga wuri iska yana shigowa wurin yana sanyi kuma sauro ba zai dame ka sosai ba in kana kusa da taga. Shi ya sa yana daga cikin abubuwan da ya sa nake son zama kusa da taga sosai.

Yaushe kake cin abincin dare? Ina cin abincin dare ne ƙarfe bakwai na dare, saboda abin da ya sa nake cin abincin dare ƙarfe bakwai na dare shine sabida kafin na kwanta lokacin abincin ya narke yanda bazai cutar da ni ba. Amma ka ga cin abinci ƙarfe tara na dare zuwa sama to yana cutar da jiki sosai. Jiki baya samun abun da yake so, yana kawo wa cututtuka iri-iri a wannan lokaci.

Kana rera waƙa lokacin wanka? Eh, ina rera waƙa lokacin wanka akai-akai. Saboda wani lokaci in kana wanka amma in ka kunna, in kana rera waƙa wannan lokacin sai ka ji wankan yana ma daɗi. Amma wani lokaci bai kamata ace ana, ana rera waƙa ana wanka ba. Saboda wani lokaci wani zai zo wucewa ya ji. Wani lokaci kuma abu ne wanda bai dace ba a rera waƙa ana wanka lokacin wanka.

Me yake ba ku ƙarin gwiwa a wurin a aiki? Abin da yake ba mu ƙarin gwiwa a aiki shine, aikin nan mun yi shekara da shekaru muna yi. Yanzu mun saba a aikin, to sabawa a aikin da muka yi ya sa mun ƙware sosai. Ga shi yanzu mun tara yara muna koyar da su wannan aikin su ma suna amfana, suna samun kuɗi da za suyi taimaka ma ƴan uwansu a cikin wannan aikin. Yana da shi ya sa aikin yana cikin abin da ya sa aiki yake ƙara mana ƙarin gwiwa muke ci gaba da yin aiki.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ne da safe. Saboda da safe in mutum ya je kasuwa an fi samin kuɗi. Saboda lokacin da in ka je kasuwa da safe, 'yan kasuwa da yawa sun fito. Kaga lokacin mutum ya fi samun chance dinda zai samu kuɗi mai yawa sosai wanda zai taimakeka ka yi harkokinka wanda za su taimaki rayuwanka. Shi yana daga cikin abin da ya sa nake zuwa kasuwa da wuri-wuri.

Kana yin waƙa cikin zuciya? A'a, bana waƙa cikin zuciya. Ina karatu ne a cikin zuciya. Saboda waƙa cikin zuciya yana sa zuciya ta yi wani iri ta yi rauni. Shiyasa nake karatu a cikin zuciya na ne bana waƙa a cikin zuciya. Zuciya na tana da haske, tana da haske sosai shiyasa nake karatu a cikinta. Bana yarda na yi waƙa a cikin ita zuciya ta.

Kana buga rubutu da sauri? Eh ina buga rubutu da sauri. Duk sanda na tashi zan yi rubutu, buga shi nake yi da sauri sauri saboda, saboda in ka buga rubutu da sauri rubutun ya fi kyau. Rubutun baya koɗewa da wuri amma in baka buga shi da wurin nan ba to rubutun sai kaga ya yi saurin koɗewa. Shi yasa nake buga rubutun da wur wuri.

Yaushe kake farkawa kullum? Kullum ina farkawa ne ƙarfe biyar na dare, saboda lokacin ina sallah da sassafe saboda ansa musallan nan shi yasa nake farkawa da wuri. Yanda ba wani abun da zai hana ni farkawa da wuri, wani lokaci ina sa ƙararrawar da zata tashe ni dan in tashi inyi sallah.

Kana iya hawan keke? Eh, ina iya hawan keke. Saboda keke in kana hawan shi zai taimaka maka wajen motsa jiki, jikinka zai yi ƙwari sosai. Cututtuka baza su kama ka ba in dai kana yawan hawan keke. Saboda keke ana amfani da ƙarfe ne wurin hawan shi, kuma haka tuƙa keken ma ana amfani da ƙarfe sosai.

Me kake ji lokacin da kake cikin jin damuwa? Abin da nake ji lokacin da nake jin damuwa shine ina jin karatu, ina jin wa'azi. Wani lokaci in kunna waƙa in ji saboda ya ɗibe min kewan wannan abinda damuwan da nake ji. Ya shi yasa wa'azi da karatu da sauransu yana taimakawa wurin guje wa irin wannan damuwoyi sosai sosai.

Me kake ci a wurin aiki? Abin da nake ci a wurin aiki shine, na farko akwai masa, akwai waina, akwai tuwon shinkafa da miyar taushe, akwai tuwon masara da miyar kuka, akwai tuwon, tuwon alabu da miyar yauki.

Wani irin kyauta kake son bayarwa? Irin kyautar da nake son bayarwa shine, ina so in na samu kuɗi in bayar da kyautan mota, in na samu kuɗi in bayar da kyautan gida, in na samu kuɗi in bayar da kyautar abubuwa masu muhimmanci sosai. Ina so in na samu kuɗi in bayar da kyautar magani, in ba mutane kyautar kuɗi, in ba mutane kyautar abubuwa da yawa.

Kana, kana fi son bas ko taksi? Gaskiya nafi son bas saboda bas ta ɗan fi ƙar-ƙarfi kuma tafi daukan mutane da yawa. Kuma tafiya a cikin bas akwai daɗi da kwanciyar hankali ba kamar tafiya a cikin taksi ba. Shi tafiya a cikin taksi, tafiya a cikin taksi ba shi da daɗi, sai a hankali tafiya a cikin taksi ba daɗi sosai.

Kana iya jefa dutse nesa? Ina iya jefa dutse nesa da hannuna. In na ɗaga hannun na wurwura na ruwa sai na jefa dutsen nesa. In na jefa shi nesa sai ya dawo ƙasa da kanshi. Wani lokaci in na jefa shi kuma sai ya faɗa a kan wani shiyasa bana son jefa dutse nesa.

A wane wata ne aka haife ku? An haife mu ne a wata na Nuwamba. Wata na Nuwamba shi muke cewa watan sha ɗaya. Shi kuma watan sha ɗaya shi ne a jerin watanni in ka kirga daga Janairu zuwa shi, shi ne zai baka wata sha ɗaya. To a wannan watan ne aka haifi mu.

Kana iya tuƙin mota? Na iya tuƙin mota. Tun ina ɗan shekara ashirin, na iya tuƙin mota. Saboda tuƙin mota yana da daɗi, yana taimakawa mutum ya je inda a ƙafa ba zai iya zuwa ba. Amfanin tuƙa mota ke nan akai akai. Saboda tuƙa mota yana taimako sosai. Tuƙa mota abu ne mai kyau, abu ne mai muhimmanci da ya kamata a yi. Tuƙa mota abu ne da ya kama da ace kowa ya koya shi.

Kana cije farce? A'a, ni ba yaro bane, bana cije farce. Yara 'yan ƙanana, 'yan shekaru biyar zuwa shida su ne ke cije farce. Za ka ga suna ciccije farce saboda cije farce yana kawowa cututtuka da yawa a baki. Wa'enda dole mutum ya sha magani shiyasa yanzu ba a so yara, su ana barin yara suna ciccije farce shiyasa ake yayyanke faratina taboda irin wannan.

Kuna da wifi a gida? A'a, ba mu da wifi a gida amma muna da wifi a makaranta. Saboda ana amfani da wifi na makaranta wurin bincike-bincike wurin karatu, shi ya sa ake makaranta take sa wifi. Amma wifi a gida babu saboda yana shigaltar da mutum. Amma in dai a makaranta ne, ana ijiye wifi ɗin saboda yana taimakawa wurin karatu sosai shi wifi.

Kana son buɗe taga a ɗaki? Eh, ina son buɗe taga a ɗaki, saboda in na buɗe taga a ɗaki iska na shigowa sosai. In iska ya shigo kuma zai taimaka wa mutum wurin yin bacci cikin nishaɗi, wurin yin bacci mai daɗin gaske. Amma bacci ba, ba, ba taga a buɗe gaskiya sai a hankali.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Abin da nake yi lokacin da babu wutar lantarki shine ina buɗe littafi in karanta, ina buɗe, ina yin wanke-wanke, inna yi wanke-wanke kuma ina share tsakar gida a lokacin da babu lantarki. Amma in lantarki ya dawo, ina sa wayana a caji kuma in ci gaba da daddan nata in aka dawo da wutar lantarki.